Kana yin barci da rana? Gaskiya babu wani lokaci da zan ce bana iya yin bacci. Da rana ina iya yin bacci, da, da yamma ina iya yin bacci sannan kuma da daddare shi ne ma lokacin bacci kuma shi ma ina iya yin bacci mai annashuwa.

Wani irin ƙasa gidan ku ya ke da shi? Ƙasar da gidanmu yake da shi ita ce farar ƙasa, farar ƙasa. Dan za ka ga was gidajen akwai jar ƙasa, akwai tsakuwa to mu kuma gidanmu yana da yashi irin dai wanda aka sani, yana da yashi.

Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Ina ta yawan faɗa akan irin wa'annan tambayoyin. Wato a daidaicecciyar Hausa akwai ɗan matsala dangane da su. Me ya kamata ace? Abin da ya kamata ace shine ka fi son zama a kujera ko a tabarma. Amsa ga wannan tambayar shine, na fi son zama a kujera mai laushi gaskiya. Saide kuma in mutum yaje baƙunta saide ya jira abinda aka bashi ya zauna shi zai zauna. Wani zai ba ka kujera ya ce ga shi nan zauna. Wani kuma za ka zauna a ƙasan falo ne. Wani kuma zai ba ka kujera ta gargajiya ya ce ka zauna ta itace ke nan. Wani kuma zai shimfiɗa mata tabarma yace dakai bismismillah, zauna.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, in na fahimci tambayar ana so a tambaye ni cewa ina amfani da amsa kuwa ne lokacin tambaya aw lokacin magana ko abin da kamar haka. To a yankin da nake, ah, amfani da amsa kuwa sai lokacin da ka tattara jama'a musamman masu wa'azi ko aw faɗakarwa ko abinda ya shafu haka to duk lokacin da suka tattara jama'a su ne suke amfani da amsa kuwa domin sautukansu ya ji ko'ina. Amma na farko ni ba abin ba malamin unguwa bane ba masu me karantar da al'uman unguwa ko iyaye ko abinda yayi kama da haka to don haka gaskiya ni bana amfani da amsa kuwa sai dai in har jan sallah nake ko abin da mai yi kama da haka.

Kana tara tsabar kuɗi? To ko wanne da amfaninsa, tsabar kuɗi da kuma kuɗin, ah, cikin banki wato mutum yaga lambobinsu. Me ya sa na ce kowanne da amfaninsa? Ah, kowanne kuma ina amfani da shi. Dalili akwai wasu uzururrukar da zaka yi wanda dole sai dai ka bada tsabar kuɗin kamar in zaka hau ɗan acaba, daga nan ya kai ka wani guri ko kuma masu ƙananan sana'o'i, yawanci basa, ba su da banki, basa karɓar, don haka basa karɓar a tura musu kuɗi ta banki, sai dai ka basu tsabar kuɗi. Duk wata hidima da za su ma sai dai ka basu tsabar kuɗi. Sannan ina, aje kuɗi a banki saboda, ah, wani lokacin sai a mun albashi ma kuma ka ga na kusa cinye shi amma ban fitar da tsabar kuɗi ba.

Me nene mafi mahimmanci a kasuwanci? Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine ace ana samun riba. Da akwai kayan kasuwancin na farko, sannan mutum yana da masiya, sannan farashin da yake sawa in har aka sayar ta akwai riba. Wannan sune abubuwa mafiya muhimmanci a kasuwanci amma gaskiya mahimmanci ga kasuwanci in har akwai abin siya kuma babu masu siya. Ko kuma ga masu siya kuma babu abin siya ko kuma, ga masu siya ga abun siya amma farashin da aƙasa in an sayar baza ma aci riba ba. Faɗuwa za'ayi.